Kwarai kuwa ina iya jefa dutse nesa sosai saboda ai da ƙarfi na. Ina da ƙarfi sosai in na jefa yana nesa. Kwarai kuwa ina jefa dutse sama sosai yana yin kuma nesa a ina. Ina aiki da hannuna wajen jefa shi amma dutsen ya danganci wannan irin dutse. Dutse na jefa maran nauyi to ina jefa shi nesa amma in me nauyi ne ba na jefa shi sama. Jefa in dai dutse na jefa ne to ina jefa shi sosai yana kuma yin nesa.